Yaya kake bikin ranar haihuwa a tsakaninku? Bikin ranar haihuwa abu ne mai guda biyu, kalma ce guda biyu ɗaya kamata a ce. Mun fahimci kowacce daga cikinta. Na farko, idan aka ce bikin ranar haihuwa, menene biki ma? Sannan kuma mene ne haihuwar? Zanyi bayanin kowanne dalla-dalla. Idan nayi bayanin kowanne dalla-dalla sai kuma na zo na ba da amsar tambayan da akayi mun sannan kuma zan faɗi abincin da ake, akeyi na biki, irin bikin ranar haihuwar tare da baƙin da suke zuwa da kuma al'adunsa tare da kuma banbancin da dana yanzu idan aka ce biki da Hausa ana nufin kawai taro. Ana nufin ceremony. To duk wani abu wanda ka sani zasu taru, ayi murna dashi ko kuma ace ana, anyi wani taro na murna to ana nufin biki kamar irin su suna, wato idan an haihu, shi bikin, bikin suna ko kuma ace bikin ranar haihuwa shi ana yin shine idan an haihu. Wato idan mace ta haihu, idan samu ƙaruwar ɗa namiji ko mace, to sai ayi wannan bikin sannan kuma, um, akwai na bikin, bikin aure. Shi kuma bikin aure, wani zayyi aure wato wani ake neman sa to game da biki kenan. Wato kawai shi biki idan an ce biki ana nufin wani abu ne wanda ake yin murna saboda wani abu ya faru ko an haihu. Misali idan mace ta haihu a cikin dangi ana haɗa mata kuɗi domin murna da wannan samun ƙaruwar da ta yi. Sannan ƴan uwa da abokan arziki sukan zo, su kawo ziyara suma su taya murna, saboda murnar farinciki da samun sabon da ko kuma sabuwar yarinya ko kuma dai jinjiri. Wannan shi ake nufi da eeehm biki kenan. So, um, ta ɗayan ɓangaren kuma idan muka ce haihuwa ana nufin, ita haihuwa kalma ce ta Hausa wacce take nufi da giving birth da turanci. Wato kalma ce wacce take bada uhm tana nufin haihuwar sabon yaro ko kuma sabuwar yarinya. Wato duk lokacin da wata mace ta haihu, wato ta given birth, ko offspring to shi ake nufi da haihuwa. Za ta iya wa, um, ta haifi ƴan biyu ko kuma ta haifi ƴan uku ko kuma a'a, ta haifi kawai yaro ne guda ɗaya. So shine ake nufi da bikin haihuwa. To abinda akeyi a bikin haihuwa, shine idan mace ta haihu yau, to bayan kwana bakwai akanyi wani taro, da ake kira da bukin haihuwa ko ace bikin suna. To a ranar da za a yi wannan bikin suna shi ne ranar da yaro ya cika kwana bakwai da zuwa duniya. To a lokacin da akayi taro, sannan a yanka rago sannan asa mai suna a ranan. Idan aka yi wannan taron ƴan uwa daga garuruwa daban daban za su ringa tunturuwa suna zuwa wannan gidan domin su taya su murna da haihuwar wannan yaron nan. So idan an tashi za a yanka tinkiya ko rago ko akuya ko ma dai mene ne dai abin yanka za a yanka. Idan aka yanka za a, a soya sannan kuma akan dafa abinci. Akwai abin da ake ce tuwon suna. Shi kuma tuwon suna wani tuwo ne wanda ake yin shi tuwon shinkafa ne da miyar taushe. Za a yi shi sannan kuma a yi da masa wato wainar shinkafa. So idan aka yi su duk mutanen da suka zaz zo a rarraba musu abinci ayi murna sannan kuma ayi addu'a sannan kuma a ringa taya ta murna. So a, a, a al'adar Hausawa idan mace ta haihu akan-- idan haihuwar farko ne akan kai ta gidansu tayi wankan kwana arba'in tare da jaririn nata. So idan ta cika kwana arba'in da, da haihuwa sai ta dawo gidan ta wato gidan mijinta. So ana yin wannan sannan kuma a al'adar Hausawa, um, ana gayyatar ma'aikata da ƴan uwa da abokanan arziki domin su zo su tayi murna da wannan bikin haihuwar da ake. Sannan kuma anayin abinci kala kala, ya danganta idan kuma masu kuɗi ne, zaku iya kuyi abinci kala biyu ko uku ko ma fiye da haka. Sannan bayan haka gaskiya a da akan yi bikin suna ne, um, a masallaci a sanar a cewa ne matar shi ta haihu Allah yara sai a raba alawa da biskit da goro da sauransu. Amma yanzu bikin suna akan yi shi ne a fito ƙofar gida malami ta hanyar buga hoton jaririn da kuma mahaifiyarsa ko mahaifinsa sai a fito a ringa wake wake ana raba abinci wa mutane da sauransu. So kusan komai gaskiya da na da daren zai iya bambanta. Sannan kuma idan mace aiki aka yi mata, aka yi mata CS kamar aka cire yaron da ta haifa to wannan bikin akan ɗaga shi daga sati ɗaya ko ma sati biyu wannan shekarar.

Ku kwatanta bikin suna da al'adunsu da al'adunsu a wurin ku, ok, to, ahm, kaman ɗazu na fa yi maganar wannan tambayar kuma yanzu an sake tambaya na kwanannakin suna da al'adun su da kuma sauran su amma dai ba ni da wani zaɓi face na ƙara yin bayani akanshi. Um, idan aka ce suna ko aka ce bikin suna a Hausa ana nufin, um, naming ceremony da Turanci. Wato ana nufin wata rana ce wacce aka cika kwana bakwai da haihuwar mutum. Kamar idan yau an haifi yaro to yau litinin, to idan watan litinin ɗin ta zagayo kwana bakwai kenan to za a fara taron suna. Saboda haka taron suna yana nufin kwana bakwai bayan haifar yaro ko kuma yarinya. Sannan ana yin bikin suna ko kuma suna a tsakanin Hausawa saboda a nuna murna na samun yaron nan da aka haifa. Saboda idan aka yi wannan su-sunan to a lokacin nan za a gayyaci mutanen dangi sannan kuma za'a yanka wa wannan yaron ragon suna sannan kuma a saka mai suna. So wannan bikin sunan ya samu asali tun daga farkon Hausawa. Sannan da ya samo asalin, sai ya zamana cewa yanzu Hausawa sun ma ɗauke shi a matsayin sunnah. Wato idan aka haifi yaro ko aka haifi yarinya yau, bayan kwana bakwai sai a taro. 'Yan uwa da dangi da abokanan arziki za su taro domin a sanya wa yaron nan suna, a raɗa mai suna tare da raba ma mutane abinci, naman suna da kuma taya murna da juna da aka samu haifar wannan yaron. Sannan bayan haka da akwai abin da muke kira da, eh, operation. Idan har mahaifiyar yaro ta haihu ne ba tare da anyi mata aiki ba, to ana yin suna ranar bakwai ga wata idan kuma mahaifiyar yaro aiki aka yi mata wato CS, to yanzu sai Hausawa suka maida bayan sati biyu da yin wannan aikin za a yi sunan yaro. Saboda idan an yi mata aiki ne to dole ana buƙatar sai ta warke daga wannan aikin da aka yi mata. A kalla dai bayan sati biyu, so, mutanen yankin arewacin Najeriya gaskiya musamman Hausawa, sun ɗauki suna kamar a matsayin wata sunna ko kuma wani abu, ana zuwa a taru, dangi da abokanan arziki su taru, sannan kuma sunan ma kala biyu ne da akwai sunan da ake yi shi a cikin masallaci na maza kenan. Da asussuba bayan an idar da sallah, ranar da yaro ya cika kwana bakwai da haihuwa akan, eh, taru a masallaci sannan kuma a, a kawo alewa da goro, sai a raba wa mutane sannan sai an yi wannan raɗin sunan. Sannan kuma idan barka an tashi lafiya, idan an rarraba wa mutane alewa za a raɗa suna a ce. An raɗawa wane suna kaza, wato an ba shi sunan kaza an ba wa yaron wane kaza suna, so sai a raba alewa da goro sannan kuma a tashi. Mata su kuma suna bikin sunan su ne a cikin gida. A yanka rago, a soya nama, a dafa abinci, a raba tuwo, a dafa masa da sauran abinciccika dai na Hausawa. Idan aka dafa, sai a je a kai wa kowa, sai a ba wa kowa, sai a ci, sai a sanya alkairi. Saboda haka ranar bakwai da watan suna shi ne ranar da ake raɗa wa yaro suna sannan a yanka mai ragon suna sannan a ba shi suna sannan a raba abinci sannan a yi addu'a sannan a yi murna. To ragon suna shi ne ragon da ake yankawa, duk wata dabba da aka yanka tunda daga kan tunkiya, rago, akuya, saniya ko ma dai meye aka yanka. So kamar ya zamo sunnah ne, ana yanka ragon suna sannan a raɗa wa yaro suna a ranar suna. Sannan kuma akwai mutanen da su ba lallai su samu damar zuwa wannan bikin ba. To abin da suke yi shine su kan turo saƙon fatan alkairi. Kuma idan anyi haihuwa, wasu dangin sukan tara kuɗi sai a ba wa mahifiyar yaron sai ace gashi nan taje tayi hidamar suna dasu su wannan ne kusan, eh, abin da zan iya cewa game da sunan. Sannan kuma da akwai wa'inda su kuma ba idan an yi taron sunan nan biki suke yi na musamman, za a fita waje a buga bana daa hoton yaron ko a raba sticker ko a buga kalanda. Sannan idan an buga kalandan nan za a buga sunan yaro da kuma hoton shi da na iyayen shi sai a dinga raba wa mutane ana cewa ai matar wane ta haihu saboda haka za a raba wa mutane alewa, goro, abinci, masa da naman suna da sauransu domin a taya murna sannan kuma a yi musu addu'ar fatan alkairi da samun wannan haihuwar yaron da suke yi.

Ina ka ke son ziyarta? Ai, ziyara ai, ko na ce zumunci? Tana ɗaya daga cikin abin da yake sawa mutum ya samu lada. So ni gaskiya, mutum ne mai son yin ziyara, sannan kuma ni mutum ne mai bala'in son yawo. Na farko ina son na ziyarci ƴan uwana wanda su ke wasu garuruwan da suke a nesa. Sannan kuma ina son na ziyarci ƴan uwana wanda su ma su ke son zumunci. Misali in kamar ina zaune a garin Kano sannan kuma ina da ƴan uwa wanda suke a garin Katsina ko kuma Sokoto ko Zamfara, Kebbi da sauran su, to zan so na ziyarci ƴan uwan nan nawa. Sannan kuma idan ana maganan yawo ne to gaskiya ina, ina bala'in son, uh, na ziyarci ƙasar Spain. Ƙasar Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashen da nake so. Bayan nan ina so na ziyarci Iran, ina so na ziyarci Gaza, ina so na ziyarci, uh, ina so na ziyarci USA sannan ina so na ziyarci Egypt da sauran su. Kusan duk garuruwan nan ina so na ziyarce su. Meyasa na ce ina so na ziyarci wannan garuruwan saboda garuruwan nan gaskiya garuruwa ne wanda ina bala'in son mutanen ƙasar. Musamman Spain, ina son Spain saboda tun da na kalli wani fim ɗin su wani Money Heist na kasa rik'a fim nake bala'in son na ziyarci Spain. Shi ya sa ma har na fara koyan yaren su tare da bincike a kan mutanen su. So Spain tana da kyau. Sannan kuma a turai ta ke. Bayan nan kuma ina son na ziyar ci maldives. Wani tsibiri ko nace wata yar ƙaramar ƙasa ce wacce idan ka samu dama ka ziyarce ta zaka ji daɗin ƙasan nan sosai da sosai yanda ya kamata. So Maldives tana da bala'in kyau gaskiya kuma ta tsaru sannan kuma a tsakiyar ruwa ta ke. So mutane da yawa suna zuwa yawon buɗe ido can ƙasar Maldives ɗin. Ko nima dalilin da yasa kenan nake so na ziyarci Maldives, Spain, Rasha, China da kuma wasu ƙasashe.

Ku faɗa dara si mafi girma kuma ku bayyana shi um, idan aka ce darasi a rayuwa ana nufin kamar lesson kenan. Wani, um, kamar wani abu ya faru a gare ka sannan kuma da abun nan ya faru sai ya zama na cewa. Ka ɗauki darasi wato ka koyi wani sabon ilimi a tare da shi. Darasi yana nufin lesson, wato duk lokacin da kake gudanar da rayuwarka, so kullum cikin samun experience kake yi, sannan kuma kullum cikin gogewa kake yi. Sannan kuma idan abu ya faru da kai zaka ji cewa eh wannan fa abun da ya faru da ni, wani abu ne wanda ba ya faru ba ne haka ka wai. A'a wannan abun ya faru ne saboda ka koyi darasi a tare da shi saboda rayuwar ka ta gaba da sauransu. To shine darasin, sannan kuma da akwai am dalilin ɗaya saka suke rabuwa wanda kamar nan gaba zan iya kawota.

Ku gaya mana game da gada, hanya ko gini da kowa ya sani anan. Eh, idan aka ce hanya ko aka ce gada, ana nufin mai abubuwa da daman gaskiya a kalmar Hausa. So na farko dai idan aka ce gada da Hausa, shi ne ake nufi da gada. Wato idan aka ce gada da Hausa, a Turanci ana ce mata bridge ko kuma ake ce bridge. Ya danganta. Abin da gada da yana a yaren Hausa shine, wata mahaɗa ce ko kuma ace wani waje ne, wata hanya ce ko kuma a kan titi inda ake yin gada saboda idan ana cikin yin hanya sai aka tattara ruwa to za a iya yi gada a saman ruwan nan sai a wuce sai a ci gaba da ɗora hanya. So gada kala kala ce da akwai gada ta cikin ruwa wacce ake yin ta cikin ruwa sai a ɗora gadan a saman motoci da abubuwan, ababen hawa suna wucewa. Sannan kuma da akwai gada irin wacce ake a tsakiyar daji ko kuma a kan titi ko kuma idan aka tadda rami ko kuma aka tadda wani zazzabu. So za a iya a yi gada saboda ya zamana cewa duk abin wanda zai wucewa zai wuce ne da kan wannan gadar ba tare da ya damu da cewa da akwai ramin ruwa ko kuma dai wani abin da zai kawo cikas ga tafiyar shi wannan gadar. Na farko kenan. Sannan bayan haka da akwai gada wacce ake yi a cikin daji. Idan an je an tadda hanya a daji, za a tadda gada. Sannan kuma ana yin gada sun yi wucewa abin hawa da kuma sauƙin sirga sirga da sauran su. So gada ana yin ta ne saboda ta taimakawa mutane domin tsallake rami, ruwa ko kuma wata hanya wacce abubuwan hawa ba za su ji daɗin ta ba. So shi ne gadan nan. Sannan bayan haka da akwai gada wacce ake yin ta, ta sama. Akwai gadan sama da ake yi wacce ake kira da flyover. Sannan kuma da akwai gada wacce akeyin ta wa'inda suke tafiya a kan titi waɗanda suke tafiya ba tare da abun hawa ba a gefen kan titi. Suhau kan gadan nan su tsallaka titi wacce ake kira da pedestrian bridge. So pedestrian bridge tana nufin wata gada ce mushe idan mutum yana tafiya a ƙasa, yana tattaki to zai hau kan gadan nan domin ya tsallaka titi ba tare da ya fuskanci matsala ba. So gada tana taimakawa ababen hawa idan sau nawa za su wuce, su wuce ta kai. Sannan kuma gina gada yana da matuƙar wahala saboda idan a cikin ruwa ne za a gina gada, so sai fa an zuba siminti a tsakiyar ruwan nan sannan kuma a tada gini sannan a haɗa ta. Sannan bayan haka da akwai hanya. Me ake nufi da hanya? Idan aka ce hanya, ana nufin way. Ana nufin way. Wato duk wani hanya da mutum zai iya yin wucewa ko kuma jirgin ƙasa ko mota ko kuma ko ma dai mai nene dai wanda zai wuce. Gini shi kuma ana nufin yin amfani da ƙasa, bulo, duwasuna domin katangewan wani waje ko kuma domin gina gida, domin gina gada, domin gina duk wani dai abin da dai makasani wanda idan mutum ya so zai gaishe yace wannan gini. So shi ne gini. Sannan kuma abin da ya saka kowa ya san gada da gini da kuma hanya shine, ai duk wanda yake tafiya a ƙasa dole yana cin taro da wannan gadar ko kuma gida ko kuma, ko kuma gini ko kuma wannan ko kuma wannan hanya. Da hanya da gini da gada duk kusan za a iya ce musu ba abu ɗaya bane, amma kusan ta wani ɓangaren su na da ƙama. Inda shi kawai gini idan aka ce gini shi ne yin amfani da wani abu kamar irin su bulo, siminti, ƙasa, duwasuna domin a gina wani waje ko kuma domin a gina gida inda mutane suke rayuwa. So koma a ƙasa ai kake tafiya. Dole kana cin taro da, kana cin taro da gini, gada ko kuma wani abu dai wanda ya danganta daida wannan. Duk basa, basa nan. So gini, gini shi ana yin shi saboda mutane su rayu a ciki. Sannan kuma kowa ya san gini saboda duk indai ka zo wucewa ko a ƙasa, za ka ga gada, za ka ga gini sannan kuma za ka ga hanya. Saboda ita hanya, ita wata, waje ne wanda mutane suke wucewa ko abun hawa irin su mota, jirgi da sauran su. Jirgin sama shi yana da hanyar shi, jirgin ƙasa yana da hanyar shi sannan kuma mutane su ma da suke tafiya a ƙasa ko kuma na su suke yawo a ƙasa, su ma suna da hanyar tasu da suke tafiya.

Ana yin kiran bidiyo, ah, video call shine abin da ake nufi da kiran bidiyo. Ah, idan aka ce video call a takaice, abin da ake nufi shi ne wani, ah, hanya ne da ake yin kira tare da, ah, ah, gudanar da zumunci tsakanin wani mutum da wani mutum ta hanyar amfani da na'urar zamani wacce ake kira Androya wato Android. So, ah, akwai kafofin sadarwa da dama wanda suke ba wa mutum dama domin nayi kiran video ko kuma ace video call daga wani gari zuwa wani gari. Sannan kuma su wannan bidiyo call ɗinnan sauƙinsa shine baya jan data sosai. Video call kenan wato kiran video. So sannan kuma idan misali a ce wani ɗan'uwanka ko wata ƴar'uwarka tana wani gari. So tana wani gari kana so ka gan ta saboda ka daɗe ba ka gan ta ba. So za ka iya ka yi amfani da kiran bidiyo domin ganin ta ko kuma domin ganin shi. So idan har ka yi amfani da kiran bidiyo, so za ka iya ka gan shi ko kuma ka gan ta. Saboda shi kiran video yana yin anfani da camerar waya ne domin ganin wanda kake kira. Saɓanin kiran waya na voice call, shi kawai sai de ka saurari muryar mutum shi ma ya saurari muryanka. To, shi kiran bidiyo shi kuma ya ban banta. Bambancin kiran bidiyo da normal phone call ko voice call shine, kiran bidiyo idan yanzu misali a ce kana zaune kana yin wani abu sannan kuma kana so ka nuna min cewa da akwai abin da kake yi. To za ka iya ka kirawo ni ta hanyar kiran bidiyo. Sannan idan ka kirawo ni, za ka ce mun ai yanzu misali kamar kana yin aiki, kamar idan ko kana rubutu ko kuma kana karatu ko kuma dai kana dai wani abu dai da ya kamata. So a take idan har kana so na kalle ka sannan na san me kake yi sannan ka nuna mun tabbacin cewa wannan aikin da ka ce mun shi kake yi, so za ka iya ka kira wani kiran bidiyo ɗinnan. Idan kuma ka kira ni kiran bidiyo ɗinnan, za ka iya ka kunna mun kyamararka. Idan ka kunna min kyamararka zan ga fuskar ka. Idan na kalli fuskar ka, kai ma za ka kalli fuskata. So idan ka kalli fuskata, ni ma zan kalli fuskarka. Sannan kuma idan da akwai duk wani abu da kake yi a lokacin so nima zan gani. So kunga kenan idan, em, aka ce kiran bidiyo ko aka ce, em, video call za ka yi da mutum. To ko da ace misali ɗan'uwanka ne ya bar ƙasa ka daɗe ba ka ga wannan ɗan'uwan naka ba. To zaka iya ganinshi ta hanyar video call ko kuma muce kiran video wanda idan ka kirawo shi ze iya ya ganka zaka iya ganin shi. So idan yanzu abin na tambaya ne sai mu ce to wane irin, em, manhajoji ne suke ba da dama mutum ya yi kiran bidiyo ko kuma ya yi video call. Na farko da akwai manhajar WhatsApp wacce ma-mamallakinta shine Mark Zuckerberg wani matashi ne ɗan ƙasar Amurka kuma shi ne mamallakin manhajar Facebook. Manhajar Facebook sada ƙafa ce ta sada zumunta ta zamani wacce za ka iya ka tura mutum saƙo shi ma ya tura ma ta hanyar yin chatting da sauransu. Sannan kuma za ka iya ka yi kiran voice call da shi wato kiran sauraron muriya sannan kuma da kiran bidiyo wato video call. To akwai Facebook, em, shi ma yana ba da dama ka kirawo mutum ta hanyar kiran bidiyo kuma ka kalle shi ya kalle ka shi ma. Bayan haka kuma da akwai Messenger. Shi ma Messenger wani, em, manhaja ce ta Facebook wacce za ka iya ka turawa mutum saƙo shi ma ya tura ma kuma za ka iya ka kira mutum shi ma zai iya kira ka ka gan shi, ya gan ka. Sannan bayan haka da akwai, em, WhatsApp. Shi ma WhatsApp manhaja ce wacce take ba da dama ka tura wa mutum saƙo shi ma ya tura maka. Sannan kuma za ta iya ba ka dama ka kirawo mutum ka saurari muryar shi ko ka kira shi ka gan shi wato kiran bidiyo kenan. So wannan shine kusan, em, wanda mutane suka fi so. So amma bayan haka akwai irin su Snapchat shi ma yana ba da dama mutum ya yi kiran bidiyo ko kuma kiran sauraron murya da shi. Sannan kuma da akwai irin su, ah, wannan Instagram shi ma mamallakin Facebook ne ya samar da shi wanda shi ma idan kana so ka kalli mutum ya kalle ka za ka iya ka kirawo shi. Sannan kuma idan yanzun ina son nai, na yi aiki ko ina so nayi wani abu amma ban sani yadda zan yi ba, to zan iya na kirawo mutum ta hanyar kiran bidiyo. Sai nai mai shayarin sikirim ɗina shayarin fuskar waya na ta cikin manhaja shi shi ma idan yayi joining wannan kiran zai ga me nake yi. Zai kuma ringa yana gaya mun ya ce kai kaza. Ni ma kuma idan na yi kazan nan to a lokacin zai yi, zai yi taimaka mun ta hanyar.